Ina siyan kaya kamar irin riguna, zamu buga aiki haka da huluna ko irin su diarin haka ko irin su biro ko irin su exercise book na makaranta na yara haka, shi ma daban muna siya, mu danya amfani da su ko wasu abubuwa dai daban daban haka. Akwai robobi ma muna siya irin robobi kopina da irin su wannan files haka, din muna siya majib mop din muna siya muna amfani da su saboda aikin printing muke yashi yasa.

Aikin gida abun da na ke yi ba wani aiki ba ne, aikin ɗaki na ne kawai. Kwana biyu waɗannan ba na yi gida ba sosai haka toh ina dawo. Naɗan shashare ɗaki na gyagyara sauron su. Santanmaha irin sakar gidan mu, eh sakar gidan muma ina na dan shasharewa na ɗan gyagyara. Me abun da zan yi kafin na samu na dan zauna na ɗan huta?

Hutunan wayana ina ajiye su akan Gmail haka. Ma ajiye akan Gmail ma da kuma inda ina kwashiwo, ina hawa akan laptop. Laptop dina da muke amfani da shi, muke yin graphic design ina na ajiyewa a kai da sauransu. Kuma ka san wani zubun dole za ka ɗan dinga canja man. Ya kamata ka dinga ajjiye abubuwan ka mai kyau, masu amfani da wuta da sauransu a waje mai kyau.